Kana tara tsabar kuɗi? Eh, nakan tara gaskiya amma ba sosai ba. Dalili, saboda kar wani abu ya zo ya fari cikin dare kuma a fito bankuna duka duk ba su ri ga sun fito ba lokacin kuma ana son kuɗi da gaggawa za a iya amfani da shi kamar rashin lafiya ko wani abu, sai sa nakan an ajiye a gida.

Wane irin fim kake son kallo? Eh, ina son kallon fim ɗin Hausawa, wato na yaren mu kenan. Kalar wanda ake kamar drama drama na ɗan faɗa faɗa haka. Dalili, suna matuƙar ba ni nishaɗi. Ina matuƙar koyan abubuwa da yawa a cikin fina-finan kalar wannan. Na mu na gargajiya.

Kana bin ƙa'idojin aiki? Eh, gaskiya na kan bi ƙa'idojin aiki ina bi sosai. Dalili saboda wasu ƙa'idojin aiki don kanka aka yi, don ya kare kanka, don ya kare ingancin lafiyarka da kai kanka a jiki. Kaman dalili, inda ma'aikatan da nake, indai za ka yi amfani da almakashi to ka tabbatar a washe yake. Hannunka kaɗan sa hand glove saboda kar kazo ya ɓata ma hannu ko ya ji ma ciwo.